Wane lokaci na shekara ka fi so? Gaskiya na fi son lokacin damina, lokacin ruwan sama. Ina matuƙar son lokacin damina domin lokacin damina yanayi ne wanda nake matuƙar jin daɗin shi a kowane kalan lokaci. Ina son lokacin damina sosai sosai, musamman lokacin da ake ruwa in na kwanta zan ji bacci ya zo min. So da zaran an fara ruwa in na kwanta bacci yana zuwa min. Ba kamar sauran watanni ba.